Kana shan madara? Eh, ina shan madara. Madara wani sinadari ne mai amfani a jikin mu dayake ƙara mana kuzari da lafiya kuma madara yana da daɗi sosai, sosai, sosai. Kowa da kowa yana son madara kama daga yara zuwa manya zuwa maikuɗi da marakuɗi.

Wace hannu kake amfani da ita? Hannu da nake amfani da ita, itace hannun dama na fi jin daɗin yin amfani da hannun dama wurin yin ayyuka wurin dafa abinci, wurin yin shara da sauran ayyuka da dama.

Wane irin fim ka ke son kallo? Film da nake son kallo, shine film da ake nuna so da ƙauna acikin sa. Irin wannan fim ɗin ne, na ke son kallo sosai. Ina son fim inda na ke kallo a tsakanin mutane su dinga nuna soyayya a tsakaninsu, su dinga nuna tausayi a tsakaninsu, su dinga nuna soyayya a tsakaninsu.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Nakan daidaita aikina da rayuwa ta yadda ya kamace ni. Idan gari ya waye, zan tashi in yi kakkamta kaina in je wurin aikina. Idan na dawo da maraici, zan yi ƙoƙari in ci gaba da rayuwa.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida. Jarida wani takadda ne inda mutum zai samu labarai na yau da kullun da suke faruwa, labarai masu amfani, masu ƙayatarwa, masu mamaki, abun al'ajabi. Saboda haka ina karanta jarida a koda yaushe.

Kujerun ka suna sa daɗi? Eh, kujeruna suna da daɗin zama sosai. Kujeru ne masu taushi waɗanda idan na zauna ko idan mutum ya zauna zai samu daɗin zama kuma jikin shi ba zai yi ciwo ba.

Waɗanne apps kake amfani da su da yawa. Nakan yi amfani da apps na TikTok kusan a kowane rana, da kuma apps da nake duba labarai domin sanin labarai da suke wakana na yau da kullum, sannan kuma apps na waya na kira domin in kira ƴan uwana da abokanan arziki.

Yaya kake inganta aikinku? Nakan inganta aikinmu ta hanyar ba da shawarwari masu amfani, shawarwari da za su yi amfani a wurin aikinmu, da za su ƙara darajar aikinmu, kuma da za su ƙara faɗaɗa kasuwancin namu da muke yi.

Wani lokaci na rana kake fi so? Lokaci na rana da na fi so shine lokacin dare. Lokacin dare, lokacin da wata ya fito, lokacin da ko'ina yayi duhu ga wata, ka taurari ko'ina yayi kyau taurari suna haskakawa, wata shi ma yana haskakawa. Idan na ɗaga kaina na kalli sama, sai in ji daɗi, in ji annashuwa, in ji farin ciki a cikin zuciya na.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine kuɗin da ake biyan mu. Kuɗin da ake biyan mu shi yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki da muke fita kullum mu je muyi aiki domin mu biya buƙatan abun da mutane suke so. Daga baya, maigidanmu ya biya mu.

Ina kake tofa miyau? Ina tofa miyau acikin tolet saboda miyau wani abu ne dake fitowa cikin bakin mu wanda ba kyau idan mutum ya tofa a cikin ɗaki zai zama ƙazanta, zai zama datti. Saboda haka shi yasa na ke tofawa a cikin toilet, domin cire wannan dattin daga cikin bakina kuma daga cikin ɗakina.

Kana fin son kofi ko shayi? Nafison kofi a bisa shayi saboda kofi yafi daɗi a bisa shayi kuma kofi yafi sinadari mai daɗi da yake canza launin bakin mutum kuma kofi yana ƙara kuzari, yana ƙara ingancin jikin mutum.

Ka fi son zama a kujera ko a tabarma? Na fi son in zauna a tabarma bisa a kujera. Saboda a kujera jikin mutum zai iya yi ciwo amma a tabarma zan iya in samu in miƙe ƙafan nawa in samu jikina ya warware ba tare da na samu wani ciwon jiki ba.

Kana son zama kusa da taga? Eh, ina son zama kusa da taga saboda in dinga samun iska yana shigowa. Zama kusa da taga yana da amfani saboda iskan da mutum zai dinga shaƙa. Iska yana da amfani a jikinmu da rayuwarmu ta yau da kullum.

Kana ci da cokali ko hannu? Ina cin abinci da cokali ya fi mun daɗi kuma ya fi mun yadda zan ci abincin inji daɗi. Cin abinci da hannu, idan na sa hannu a cikin abinci yakan yiwu idan na cire hannuna a ciki, abincin zai lalace ko kuma zai zo in zubar da shi. Amma idan na ci da cokali, abincin zai zo ya fi.

Menene yake sa ka yi dariya? Wanda yake sa in yi dariya shine kallon fim wanda ake yi ana sa mutum dariya. Gaskiya idan ina kallon fim na da ake sa mutum dariya yakan sa in yi dariya ko kuma tserar doki da ake yi. Tserar doki shima yana sa ni in yi dariya sosai.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Ina yanke shawara a aiki bayan duba da ƙwaƙƙwaran hujjoji da cewa wannan shawara da zan yanke ita ce shawara mafi kyau. Bayan naji daga abokanan aikina kuma daga maigida na zan yanke wannan shawara domin amfanina da amfanin wanda sukeyin sauran aikin.

Ka fi son kayan zaƙi ko gishiri? Na fi son kayan zaƙi bisa ga kayan gishiri. Saboda kayan gishiri baya da kyau a jikinmu, amma kayan zaƙi yana da kyau a jikinmu. Saboda haka na fi son kayan zaki bisa ga kayan gishiri.

Kana raba abincinku da mutane? A. Ina raba abincin mu da mutane sabo da ina son ƙyautatawa, ina son ƙyauta ina son taimakon mutane idan ina da abinci, na kan kiran sau, na kan kira sauran mutane in zo in raba tare da su mu ci. Domin abinci abu ne wanda ba a yin rowan shi.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Muryata a hankali take, bata da ƙarfi. Bancika son yin magana da ƙarfi ba, saboda yin magana da ƙarfi yakan tsorata wasu mutane wani sa'in kuma bai zama lallai a gane abinda kake faɗa ba. Amma in ka yi magana a hankali, kowa zai samu zai gane ba tare da wani hayaniya ba.

Kana lulluɓe da bargo? Eh, ina lulluɓe da bargo saboda wani sa'in yanayin yakan zo da sanyi. Mutum zai dinga jin sanyi a jikinshi in dare ya yi. Shi ya sa na kan ja bargo in lulluɓe domin ya yi min wannan maganin sanyi.

Me ka ke yi da farko lokacin da ka isa ofis? Abin da nabke yi da farko lokacin da na isa ofis shi ne zan yi ƙoƙari in ga cewa na share ko'ina, na goge duk dattin da ya ke a cikin ofis ko kuma a kan teburina. Shi ne abu na farko da na ke fara yi lokacin da na shiga ofis.

Yaya kake jira a layi? Ina jira a layi da haƙuri da kuma bin layi. Akwai wasu waɗanda idan sun zo layi zasuyi ƙoƙari bazasu bi layi ba. Amma idan nazo zan tambayi wanene a ƙarshe daga bisani zan zo in bi bayan shi da haƙuri in jira har lokacina ya kai.

Menene abin sha da ka fi so? Abin sha da na fi so shine ruwa. Ruwa ne abin sha da na fi so saboda ba za mu iya muyi rayuwa ba da ruwa ba. Ina son shan ruwa sosai. Nakan sha ruwa sosai a rana, tun daga wayewan gari zuwa rana zuwa daddare. Shan ruwa yana da matuƙar amfani a jikinmu na yau da kullum.

Kana kwana a ciki? Eh, ina kwana a ciki. Bana kwana a waje, saboda akwai sanyi a waje. Nakan kwana a ciki in yi amfani da bargona in lulluɓe domin ya yi min maganin sanyi. Nakan lulluɓe da bargona a ciki.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare bayan na dawo daga aiki. Bayan na dawo daga aiki, zan yi ƙoƙari in dafa abincin dare sai in ci, da misali ƙarfe takwas. Nan ɗan zauna na wani lokaci tukunnan kafin in je in samu wuri in kwanta saboda abincin ya samu yayi aiki.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo a kusan kowane rana. Kiran bidiyo ina jin daɗin shi saboda ina kiran abokanaina da ƴanuwana. Muna ganin juna, mu kanyi farin ciki, mu kanyi annashuwa a cikin kiran bidiyo. Shiyasa ina kiran bidiyo a kowane rana.

Wana irin kasa gidanku yake da shi? Gidanmu yana da jan ƙasa ne. Jan ƙasa irin wanda aka fi amfani da shi wurin gine-gine. Irin shi ne gidanmu yake da shi kuma jan ƙasan yana da yawa sosai so mukan yi amfani da shi a duk lokacin da uzuri ya tashi.

Kana iya rera waƙa? Eh ina iya rera waƙa, siri ya danganta daga irin waƙar da ake so in rera, amma dai in dai rera waƙa ne zan iya in rera waƙa. Ko wace iri ake so, rera waƙa ba wani abu ne mai wuya ba.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Ina hutawa a wurin aiki, misali ƙarfe biyu na rana kenan. Shine lokacin da muke hutawa a wurin aiki. Har mu dan samu jikinmu zai ɗan saki mu ɗan yawata, domin mu saya abincin da za mu ci daga baya sai mu dawo mu cigaba da aiki. Saboda aiki dole sai da hutu.

Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo sosai. Ta rediyo ne muke samun labarai da muke ji na yau da kullun na abubuwan da yake faruwa a ƙasa da kuma sauran al'amurra na nishaɗi da karatu da kuma abubuwa masu amfani na yau da kullun. Saboda haka ina sauraron rediyo.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Ina amfani da wayana aƙalla sau goma, domin duba saƙonnin da suke shigowa da kuma duba labarai na yau da kullum da za su iya suzo. Shiyasa muke duba wayar mu sau goma a rana.

Kana duba kalanda kullun? Eh, ina duba kalanda kullun, domin duba yanayin ranar da za a biya albashi, da kuma ranar da ruwa zai sauka da ranar da ruwa bai sauka ba, da kuma ranar da za a yi zafi sosai ko kuma za a yi sanyi. Shiyasa ina duba kalanda.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Ina kammala aiki a lokacin cikin sauri, kuma nakan yi aiki da kwamfuta. Kwamfuta yana sa aikin namu ya yi sauri ba tare da wani ɓata lokaci ba, shi yasa muke amfani da kwamfuta wurin aikin namu.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Muna aiki tare da ƙungiyar ne muna haɗa kawunan mu, mu ga cewa aiki yayi daidai. Suna kawo nasu gudunmuwa, muma muna kawo namu gudunmuwa. Mu samu muyi aiki cikin sauƙi ba tareda bata lokaci ba kowa ya kawo nashi gudunmuwa.

Yaya kake shirya ayyuka? Ina shirya ayyuka da tsarin da ya kamata. Akwai ayukan da suka fi muhimmanci ko waƴanda ba su da muhimmanci sosai. Mukan fara ayyuka daga waƴanda suka fi muhimmanci. Daga bisani sai muyi waɗanda ba su da muhimmanci.

Yaya kake taimakawa mutane? Ina taimakawa mutane da abin da suke buƙata, imma kuɗi ne, imma abinci ne, imma dai taimakon mutane yana da kyau sosai. Ina son taimakawa mutane ta hanyar abinci, saboda abinci abu ne wanda yake da amfani sosai a rayuwar mu ta yau da kullun.

Kana kunna sanarwa apps? Eh, ina kunna sanarwa apps saboda sanarwa ya shigo. Idan akwai sanarwa da yakamata, irin na labaru, irin na ƙara updates da sauran abubuwa, shiyasa nake kunna sanarwa na apps, su sanar da ni idan akwai wani bayani da yakamata in sani.

Wanne abincin gargajiya kafi so? Abincin gargajiyan da nafi so shine tuwo. Tuwon shinkafa. Tuwon shinkafa shine wanda za a dafa shinkafan bayan ya dafu, ya yi laushi sai a tuƙa shi daga baya sai a zo ayi mishi miyan shi.

Kana fin kuzari da safe ko da yamma? Na fi kuzari da safe saboda da safe na samu na kwanta, na tashi ina jin kuzari. Idan na tafi aiki na dawo kuma zuwa da yamma kuzarin nawa ya rage saboda yanayin aiki da sauran ayuka.

Sau nawa kake share gida? Ina share gida sau biyu a rana. Zan share da safe kafin in fita in je aiki, sai kuma bayan na dawo da dare kafin in kwanta. Nakan share gida domin cire duk wani datti da wani dauɗa da wani ƙura daga cikin gida da ba na su.

Rubutunka yana da kyau? Eh, rubutuna yana da kyau saboda mutane da dama suna yabawa da rubutuna a wurin aiki da sauran wurare. Maigidana ma yana sani in yi mashi rubutu. Rubutu ne da na jima na ɗauka, na koya kuma na iya.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh, ina zuwa aiki lokaci daidai da ya kamata ba tare da na yi latti ba. Zuwa aiki lokaci daidai ya kamata yana daga cikin ƙa'idojin aiki da ya kamata ace muna bi. Saboda haka ina zuwa aiki daidai lokacin da ya kamata.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Mafi mahimmanci a cikin abota abokantaka ita ce kula da juna da kuma taimakon juna, ya zama cewa abokantakanku ta kai ga za ku iya taimakin juna, a cikin lokacin da kuka samu kanku a cikin matsala. Akwai kuma riƙe sirri ma juna. Lokacin da abokinka ya gaya maka sirri, ka yi ƙoƙari ka ajiye wannan sirri kada ka gaya ma kowa. Yana daga cikin mahimmancin abun da ke cikin abokantaka. Taimakon juna da riƙe ma juna sirri.

Kana fi son hawan mataƙala ko lift? Na fi son in hau mataƙala bisa ga hawan lift domin hawan mataƙala yana da amfani sosai. Zai zama kaman exercise ne da mutum zai yi. In kana hawan matakala zata dinga tafiya kuma zaka dinga yin exercise tare da juna.

Me kake yi don ƙara aiki? Abin da nake yi don ƙara aiki shine ba da shawara zuwa ga abokan aikina da kuma maigidanmu domin mu samu muyi aiki mai kyau, aiki da zaiyi kyau a samu a yaba. Shi muke yi don ƙara aiki.

Yaushe kake kwana kullum? Ina kwana kullun bayan na dawo daga aiki, misalin ƙarfe goma. Bayan na dawo zan yi ƙoƙarin in dafa abinci, sannan kuma in share ko'ina domin cire dauɗa da datti da ƙura, sannan zan yi kwana.

Kana son abinci mai yaji? A'a, bana son abinci mai yaji, saboda abinci mai yaji yana cutar da ni, yana samin ciwon zuciya, kuma zan dinga shan ruwa sosai. Shi ya sa bana son abinci mai yaji. Nafi son abinci da baya da yaji sosai.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ina tabbatar da ingancin aiki daga yanayin kuɗin da aka sa a cikin wannan aiki da kuma yanayin amfanin aikin da yake zuwa ga al'umman mutane. Daga nan nake tabbatar da yanayin ingancin wannan aiki.

Wan, wani wane irin takalma ka fi so? Irin takalman da na fi so shine takalmin roba. Takalmin roba na fi so saboda takalmi yana da taushi kuma takalmi ne wanda yana buɗewa ba tare da mutum ya chanza takalmin ba. Na fi son takalmin roba.

Kana cije farce? Eh, ina cije farce a yayin da farce na ya fito saboda bana son barin farce. Idan farce yayi yawa, datti da ƙura da sauran abubuwa suna shiga cikin farce, shi yasa bana san barin farce da zarar ya fito, ina cije farcen nawa.

Kana iya busa tsaki? Eh, ina iya busa tsaki. Tsaki wani abu ne da za a busa da baki idan mutum ya yi fushi ko abun da mutum yake so bai samu ba, shi ne zai busa tsaki. Tsaki zan iya in busa shi ko lokacin da bana fushi.

Kuna da fanka a rufin ɗaki? Eh, akwai fanka a rufin ɗaki. Fanka ana amfani da shi lokacin zafi domin ya huro mana iska ko kuma AC. Amma dai fankan munfi amfani da shi a cikin rufin ɗaki saboda AC ba zai yi ba.

Sau nawa kake amfani da intanet? Ina amfani da intanet kamar sau biyar zuwa sau goma a rana. Intanet ya zama wani abu da yake da amfani a rayuwar mu yanzu. Rashin intanet abu ne wanda babu daɗi a rayuwar mu. Ina amfani da intanet sau biyar zuwa sau goma. Nakan yi amfani da intanet in shiga yanar gizo domin kallon labarai ko in yi amfani da intanet in je in yi kallon fim ko in je in yi kallon wasanni da dama da suke akan intanet. Muna amfani da intanet domin ya taya mu cire kewa a lokacin da muna zaune a gida ko wurin aiki. Muna amfani da intanet domin hada-hadar kasuwanci na tura kuɗi daga wayoyin mu. Haka zalika muna amfani da intanet, da intanet wurin tura saƙonni a tsakanin abokanai.

Kana kunna kendir a gida? Eh, ina kunna kendir a gida. Kendir wani abu ne wanda ake kunnawa kamar wuta wanda ya jima muna aiki da shi. Muna kunnawa da daddare a lokacin da ba wuta. Idan an ɗauke wutar lantarki muna ɗauka kendir sai mu kunna domin wuri ya yi haske mu samu mu cigaba da ayyukan mu, mu cigaba da al'amurarmu na yau da kullum.

Me kake yi da yamma kafin ka kwanta? Da yamma kafin in kwanta idan na dawo aiki, na kan je in yi ziyara wurin abokanai na. Zan je in yi ziyara wurin abokanai na muɗan yi hira. Daga baya zan dawo gida. In na dawo gida, zan dafa abinci in ci. Bayan na dafa abinci na ci, zan yi ƙoƙarin in share gidan nawa. In yi ƙoƙarin in ga cewa duk wani datti da ƙura na samu na cire daga gida na. Daga baya sai in je in watsa ruwa. In na gama watsa ruwa sannan in je in yi kwana.

Wani irin wasa kake yi a waje? Irin wasan da nake yi a waje shine wasan ƙwallon ƙafa. Ina son wasan ƙwallon ƙafa sosai, kuma ita nake yi a waje saboda tana burge ni. Kuma wasan ƙwallon ƙafa yana da amfani a jikinmu saboda aiki ne na motsa jiki. Kuma muna buƙatar motsa jikin namu a kullum saboda mu zama cikin ƙoshin lafiya.

Wani, wani fure ka fi so? Furen da nafi so shine na ros wanda launin shi shine ja kuma fure ne wanda yana da ƙanshi sosai. Fure ne wanda yake nuna alamun soyayya da ƙauna a tsakanin mutane. Fure ne wanda idan kana ƙaunar mutum za ka kai mishi domin ka nuna soyayyar ka, soyayyar ka a wurin shi. Saboda haka irin wannan furen na rose shine na fi so.

Wane kayan marmari ka fi so? Ina son kayan marmari da dama amma kayan marmarin da nafi so sune lemu, da kankana, da ayaba. Waɗannan su ne kayan marmari da na fi so. Kayan marmari ne waɗanda suna daɗi idan mutum ya sha kuma suna ƙara gina jikin mutum. Kayan marmari ne wanda idan mutum yana shan su kullum zai samu lafiya, zai samu kuzari.

Wane lokaci kake wanke kayayyakinka? Ina wanke kayayyaki na da daddare. Da daddare nake wanke kayayyaki na bayan na dawo daga aiki ko gurin kasuwanci na. Zanyi ƙoƙarin in cire kayana bayan na gama aiki na ko kasuwanci na sai in wanke kayayyaki na saboda su samu su shanye in samu in yi amfani dasu.

Wane shago kaka fi zuwa? Shagon da na fi zuwa shine shagon ɗinki. Ƙowa ya san ɗinki. Ɗinki wani abu ne da ake yi ana ɗinka tufafi. Shine shagon da na fi zuwa a ko da yaushe. Nakan je shagon ɗinki domin in je in yi ɗinkuna na ko kuma in je in ga yaya aikin da na ba da yake.

Kana jin tsoron ƙwari? Eh, ina jin tsoron ƙwari. Ƙwari wasu ƙananan dabbobi ne waƴanda za ka gan su suna yawo a ƙasa, wasun kuma suna yawo a sama. Ƙwarin akwai waƴanda idan sun taɓa ka za su sa jikinka ya dinga ciwo, akwai waɗanda kuma idan sun taɓa ka za ka ji jikinka baya ciwo. Amma dai nidai bana inajin tsoron ƙwari bana son suna zuwa kusa dani.

Kana zama kan gwiwa? Eh, ina zama kan gwiwa. Gwiwa wata gaɓa ce daga cikin gaɓoɓin jikin mu. Wani sa'in gwiwan nawa zai dinga ciwo, amma da zarar na zauna kan gwiwan nawa, ciwon zai zo ya bari. Kuma akwai motsa jiki da muke yi na gwiwowi saboda mutum ya zama cewa duka gaɓoɓin nashi suna cikin ƙoshin lafiya. Saboda haka ina zama kan gwiwana.

Wane irin jaka kake kai? Irin jakan da nake kai jaka ne wanda nake goyawa a baya, mai launin baƙi da fari. Jaka ne wanda zan iya in goya a baya kuma zan sa takadduna da nake yin aiki a ciki ba tare da wani wahala ba. Zan iya goya shi in tafi duk inda nake so da wannan jakan. Irin wannan jakan ne nake kai.

Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikin namu, wurin aikin namu wata babbar masana'anta ce da muke haɗa hadan kuɗi kuma muna gamuwa da mutane da dama. Ko mutane da dama da suke kawo mana ayyuka kamar na sarrafa musu kuɗi da kuma sayan kayayyaki. Shine wannan aikin muke yi a wurin aikin namu.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Ina haduwa a abokan ciniki a inda muke yin ciniki, kuma haɗuwan namu zan yi ƙoƙari ya zama cewa fuskan nawa akwai murmushi kuma ina yin magana masu tattausa ta yadda za mu samu muyi ciniki cikin farin ciki da annashuwa. Ta haka ne nake haduwa da abokan cinikina.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Ina yin tafiya zuwa wurare da ƙafa na. Nakan yi ƙoƙarin in taka in tafi wurare da ƙafa na, saboda yawo da ƙafa yana da amfani sosai a jikinmu mu'yan adam, kuma yana ƙara mu na lafiya, kuma harka ce da mutum zai yi ƙoƙari ya motsa jikin shi.

Kana cinma manufar tallace tallace? Eh, ina cimma manufar tallace-tallace. Tun da dama ita tallace-tallace manufanta a san abin da kake kawowa ko kuma abin da kake yi ko kuma abin da kake sayarwa, saboda ya kai ga mutane wayanda suke buƙata su zo su samu wannan abun daga wurinka. Kuma ina samun manufan tallace-tallacen da nake yi.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Abin da nake shirin yi a ƙarshen mako shine ziyaran ƴan uwana. Zan je in yi ƙoƙari in je gida in ziyarci ƴan uwana da abokanan arziki da muka jima ba muga juna ba. Zan je in kai musu ziyara kuma in je in kai musu kayan abinci domin su samu sauƙin yanayin da suke ciki. Shine abin da nake shirin yi a ƙarshen mako.